Na fi son shayi da kofi. Shayi kala kala ne. Akwai shayin da za ka saka Lipton, ka saka kayan ƙanshi kamar su citta, kanamfari, masoro, gerfa ka dafa ka sha. Akwai kuma shayin da za ka sa madara, ka sa Milo, ka sa bombita ko shuga ka juya ka sha. To, dukan su ina son su. Abin da ya sa ba na son kofi saboda yana da ɗaci.

A'a, ba na siyan kaya a yanar gizo. Abin da ya sa kuwa ba na siyan kaya a yanar gizo, na taɓa siyan kaya a yanar gizo aka kawo mun kayan da ba shi na siya ba. Na sayi jakunkuna manya aka kawo mun jakunkuna kaman na ɓeraye, 'yan kucilaye. Shi ya sa gaskiya na ce na daina siyan kaya a yanar gizo. Sabida wasu mutanen macu ta ne.